Eh, wasu lokutan na kan rera waƙa idan ta zo mun, amma na kan yi ta azuciya ta ne. Amma saɓanin haka gaskiya ba na rera waƙa. Saboda ai na ke ganin kamar yin waƙa a banɗaki ma ba daidai ba ne ba mu a addinan ce gaskiya. To amma idan har mutum abin ya zo masa ba yadda ya iya, to kawai zai ji yana yi ne. Amma idan ra'ayin mutum ne, to wannan ya kan yi ba tare da ma ya sani ba. Amma ba daidai ba ne a ce kana wanka kuma kana rera waƙa gaskiya.

A gaskiya nakan yi ƙoƙari na je duk inda za ni akan lokaci. Ina ƙoƙari na bi komai a bisa lokacinsa. Domin wannan lokacin idan ya wuce mu ba lallai na ƙara samun wannan damar ba. Saboda shi saɓa lokaci ma ko ƙin zuwa guri da wuri ai kamar karya alƙawari ne. Amma idan ya zamana a ko da yaushe, ah, bu, ah, cika alƙawarinka ya zamana shine cika lokaci. Komai za ka yi ya zamana ka yi shi akan lokaci. Amma idan ya zamana komai za ka yi, kana yin sane a ƙurarren lokaci ko sai de ka je daga baya, bayan an yi abun an gama. To ka ga wannan ai gaba ɗaya ma bai yi ba. Bai yi wani ba gaskiya.

To ya danganta dai da yadda na ji koke-koken da aka zo gare ni da su. Zan tsaya na yi nazari in ga idan koke ne na rashin gaskiya, ma'ana kamar irin an cutar wa wani, to zan yi kokari in ga na magance matsalar ta yadda ya dace. Amma sabanin haka idan abin bai shafe ni ba ko bai kamata na sa baki ba gaskiya, to zan janye jikina ne daga cinal amarin ko kuma in bada shawara daidai yadda na ga abin zai zo ya zama an daidaita. Shi ne saboda wani koke-koke in ka shiga cikin sa za ka iya fuskantar matsala. Amma idan wani koke-koke ya zo gare ni, to zan yi kokari na yi amfani da duk wata hikima da Allah ya ba ni domin a gyara matsalar gaba ɗaya.

Ina gaishe da mutane cikin girmamawa ta hanyar nuna dattako da ladabi da biyayya musamman ga manyana ma'ana na gaba da ni kenan. Haka suma waɗanda suke kamar sa'annina nakan yi ƙoƙari na ba su girma daidai da yadda alaƙarmu za ta inganta ta ninku tafi ta yadda take a yanzu. Musamman ni ina ba wa manya girma waɗanda suka girme ni. Ina girmama su, ina mutunta su saboda ta haka ne dangantakarmu za ta ƙara kulluwa. Kowa da ya gan ka ya dinga alfahari da nuna farin cikinsa a gare ka. Tashi ne wannan dai hanyar da nake bi wajen girmama waɗanda ya zama na sun girme ni. Ko ince mutane al'umma kenan gaba ɗaya.

Sau da dama na kan yi amfani da wayata domin ɗebe wa kai na kewa. Na kan yi amfani da ita a tsawon sauyi da dama, musamman idan babu abin da nake yi a wannan yini ko ban je ko'ina ba. Amma idan ya zama na nafi ta na tafi wurin aiki, to gaskiya maganar Allah takan zama kamar ma bata jikina saboda na kan ajiye wayata a aljihun musamman idan aiki ya dau zafi ana ta faman yin sa. To shi ne. Amma idan ina gida ita ce abo kiyar hira na, ita take ɗebe mun kewa, ma'ana wayata ke na.

Na fi son yaɗin auduga saboda tufafin da aka ɗinka da auduga yafi daɗin sawa, yafi laushi, baya takurawa jiki ga matuƙar sa mutum walwala.

Eh na iya amfani da kwamfuta dai dai gwargwado ko in ce iya yadda na iya na koya tin a makaranta. Amma a yanzu ba lallai na yi wani dogon amfani da ita ba to amma an ce da koyo akan zama kwararre ko kuma da koyo akan zama gwani. Amma a baya sosai zan iya amfani da kwamfuta har na yi wasu abubuwa irin su gyaran rubutu, rubutu mai lanƙwashe lanƙwashe, rubutu mai ƙayatarwa har na fara koyon yadda zan na ƙirƙiri website. A turance kenan.

Sosa ma kuwa nakan iya jefa dutse chan nesa sosai saboda ina da ƙwarin gwiwar hannu. Zan iya jefa shi fiye da yadda nima ban yi zato ba saboda ko tsuntsune zan iya ƙoƙari in saita shi in jefa da wannan dutse. Saboda idan kana da ƙwarin gwiwar hannu za ka iya yin duk yadda ka so wajen jefa dutse.

A kullum nakan yi ƙoƙari na share ƙura saboda tsaftar guri yadda zan iya zama cikin aminci ba tare da na damu ba ko na ɓata tufafi na, ko ba komai ma. Tsafta ai tana da daɗi. Duk wanda ya zo ya samu wurinka fes fes ba tare da wani datti ba ko dauɗa, zai ji daɗin zama kuma zai fi sakewa da kai yayin da ya zo maka da mu'amala ko gaisuwa ko zumunci ko ba ma wannan. Ya kamata ace muna gyara guraren da muke zama saboda inganta lafiyar mu da sauran abubuwa masu cutarwa da za su iya zuwa su yi amfani da wannan dauɗar da take tattare jikin kayan mu ko ƙura da take jikin kayan mu su faki a wannan guri su cutar da mu.

Ina matukar son ranar Litinin, saboda ita ne nake tashi kullum da tsammanin cewar sabuwar dama za ta zo mini. Ko na nema ta ko ban nema ta ba, domin, hanyar Allah tana da yawa. Ba lallai, abin da ka nema shi za ka samu ba. Ina son ranar Litinin sosai.

Na iya dafa abinci, muddin an bani kayan haɗi daidai da yadda ake bukata. Na iya dafa shinkafa da miya, na iya dafa shinkafa ba miya, na iya dafa shinkafa ko a yi tuwanta, na iya dafa jollof ɗin indomi, na iya sakwara, na iya miyar taushe, na iya miyar agushi, na iya sarrafa karas, kabeji, lansir in haɗe su guri guda ya ba da wani ɗanɗano mai daɗin gaske. Na iya damafura, na iya sarrafa indomi in haɗa ta da ƙwai, na iya haɗa shayi yayi mai daɗin gaske.

Ƙwarai, ina rufe baki idan nayi hamma ko don guje wa shaidanu kar su shiga mun baki. Saboda addininmu da al'adarmu sun nuna mana cewar idan muka yi hamma, mu sa hannu mu rufe bakinmu saboda hakan yana da matuƙar muhimmanci. Ko ba komai, ka kare iskar bakinka daga fita ta cutar da wani idan bata da kyau. Kuma ma hakan ta wata fuskar tsafta ce. Ka kare bakinka ko ka rufe bakinka yayin da kayi hamma.

Ina ƙoƙari na gaisa da abokan aikina da ma waɗanda suke sama dani da waɗanda suke matsayi ɗaya dani. Hatta masu ƙananan muƙamai kamar irin masu shara, masu goge goge nakan gaishe su saboda girmamawa ce al'adarmu ta koya mana. Sannan in ƙarasa in saka hannu shaidar na zo aiki a wannan rana. Sannan daga nan in zo in zauna in kama bakin aiki. In ciccike duk wasu takardu da suke buƙatar cikewa. In rubuta waɗanda suke buƙatar sabon abu ko wani sabon bayani da ake so a fitar ko kuma an ɗauki kaya ko za a ɗau kaya duk in rubuta in shigar.

Nakan magance ta ne da neman shawara a wurin na sama da ni ko kuma nakan yi ƙoƙari na ga na sanar da waɗanda ya kamata in sanar da su domin su taimaka mini magance wannan damuwar. A kasari ma duk damuwar da za ta zo ta faru, na san hanyar da zan bi magance ta kamar binciko mene ne damuwar ko kuma ta yaya aka yi damuwar ta faru to sai na bi wannan hanya domin magance ta. Misali, idan kuskure ya faru a yayin aiki ko aka samu wata matsala ko aka sayi wasu kaya waɗanda ba su ake bukata ba, to za mu yi ƙoƙari mugamun tabbatar da an canja mana wannan kaya domin kiyaye gaba.

Eh, an taɓa gaya min cewar inayi magagi lokacin bacci, sai dai bani da tabbacin inayi, tunda ni bacci nake ban san nayi ba idan ma inayi din. Amma wannan kusan wajibi ne ga duk yawancin masu yin bacci, sukan yi magagin bacci ba tare da ma sun san suna yi ba.

Ina matuƙar son burodin goran duma saboda yana da daɗi, yana da laushi, yana da ƙara lafiya kuma yana inganta lafiya. An haɗa shi da abubuwa na musamman waɗanda suke ƙara kuzari da ƙarfin gani da dai sauran sinadarai sosai da sosai. Saboda biredin goron duma shine zaɓi na, shine na ɗaya, shine zaɓin mafi yawancin al’ummarmu a yanzu.

Ya danganta da waɗanne irin kaya ne. Nakan ƙidaya kayayyaki yayin da nake so in tabbatar da adadin su. Ko a kasuwa ne ko a wajen siyayya ne ko a shagon na saida kaya na saye da sayarwa, nakan yi ƙoƙari na ƙidaya kayan da na siya saboda kauce wa tsautsayi ko kuma kauce wa rigima domin na tabbatar da abin da na siya ya cika ko bai cika ba.

Na fi son lambar fanka ta kasance a mataki na uku, saboda ita ce iskar da ba za ta cutar da ni ba ko ta saka mun mura mai zafi. Na matuƙar jin daɗin iskar fanka a irin wannan mataki na lamba na uku. Saɓanin haka kuwa, idan ya zama an sa ta a lamba ta huɗu, nakan ji ba daɗi ko kuma iska tayi mun yawa, dandanan hanci na ya toshe. To don daidaita, ah, iskar hanci na, lafiya ta, ya sa nake sa ta a lamba ta uku ma'ana mataki na uku ke nan.

Jakar kuɗina brown ce sabida ina matuƙar son kalar brown. Kai ita ce kala wacce take ja mun hankali, shi yasa nake matuƙar son siyan jakar kuɗi kalar brown. Amma saɓanin haka ban damu da wasu kalolin sosai ba. Itace dai kalar da nafi so ta fi ƙayatar da ni. Nake da burin koda yaushe inga na sayi jakar kuɗi mai launin wannan kala.

Ina yawan tuna lokacin da muke zuwa yawo, mu je daji, mu je rigar fulani, shan kanya ko shan ɗinya ko kuma mangwaro. To ina yawan tuno wannan lokacin sabida a lokacin yarinta ne muke ta wannan yawon lungu lungu, kusufa kusufa. Ba ma jin damuwa amma fa muna dawowa gida da yunwa sabida abubuwan da muka sha ba abinci bane balle su riƙe mana ciki yadda yakamata. Amma a hakan, gobe ko jibi ko gata toh fa sai mun koma. Ba ma jin gajiya sabida me, ƙuruciya ce. Babu wani nauyi a kanmu, babu abinda muke yi a wannan lokacin.

Bana iya jure wa barkono mai yaji saboda ai cutarwa zai yi. Idan ya shiga ido abin ba sauƙi. Kakan ji ƙuna, raɗaɗi, haushi da fishi duk a lokaci guda. Sakamakon ba abu ne mai daɗi ba musamman in ka shaƙe shi ko ya shigar maka ido. Abun dai ba a cewa komai saboda duk abin da yake da cutarwa ko yake da zafi ko azaba ai ba za a so ma ya faru ba balle har ka iya jure shi. Ita ko wahala abar gudu ce dama.

Kwarai. Saboda hakan hanya ce ta taimakawa kai. Idan kana da abu, ka raba ka bawa mutum. Abinci ne ko abin sha sai ka ɗauka ka bawa mutum. Amma in har kai baza ka takura ba. Amma misali ka ɗau abincinka ka bayar sannan kuma kai bai ishe ka ba, ka cutar da kanka kenan. Amma idan har ya zama na za ka iya raba biyu, ka bawa mutum rabi ko da za ka bayar ka cutu. Idan ya zama na dai ka ci, ka ƙoshi ko yane dai, to in ka ba wani tamkar ka taimaka masa ne, ka taimake shi. Ba zai sha wahalar rayuwa a wannan yini ko har zuwa wayewar gari ba. Ya danganta da abin da Allah ya hore maka.

To a baya dai na fara koyan yaren Cote d’Ivoire mana'a Faransanci kenan. Na ɗan koyi abubuwa da dama sakamakon na daɗe a can. Amma sabanin haka to hana ƙarya dai na koyi yaren Turanci tun daga makaranta har kawo yanzu kuma ban daina koyon sa ba saboda shi ilimi kogi ne. Yayin da kake ganin ka ƙure wannan kogin sai ka ga ka ɓulle wata hanyar da kuma ka ka tinkari teku.

To, yawan danginmu a gida mu takwas ne. Akwai Sadiq, akwai Islamimi, akwai Abdulmalik, akwai Abdullahi, akwai Asiya, akwai Fatima, akwai Bahijjatu. Sannan kuma ni da nake wannan maganar Abbas. So, mu takwas ne kuma muna zama cikin mutunci da mutunta juna da daraja juna da kula da juna. Sai dai idan yaro ya yi ƙiriniya, mukan ɗan hore shi saboda kar ya zama mai ƙiriniya ko?

Ina amfani da mai lokal gama gari kai da Hausa kenan, irin Vaseline haka wanda kowa yake amfani da shi. Sabida ta haka ne nake samu in kiyaye kaina daga irin wannan lokaci na sanyi. Idan na shafa shi nakan ji daɗi, sanyi kuma baya damu na baya takura min. Wanda muke kira da Vaseline, shi nake amfani da shi kuma shine zaɓina.

Ina kulle ƙofa kullum saboda tsaro na, saboda kiyaye lafiyata. Misali, wani ƙwaron zai iya shigowa ɗakina ya cije ni ko kuma wani abu wanda ban san dashi ba ya zo ya cutar da ni ko kuma faruwar abu kwatsam ta zo. Ba fata ake yi ba kuma muna fatan Ubangiji ya kare mu amma kullum ni ma'abocin rufe ƙofa ne sabida tabbatar da tsaro ko kuma guje wa sanyi kar ya cutar da fatarka ko ya cutar da hancinka wajen kamuwa da mura ko ya illatar da lafiyarka. To, wannan dalilin yasa nake yawan rufe ƙofa idan zan kwanta.

Kwarai, ina cin tafarnuwa, amma a cikin abincin da aka dafa shi dafa duka. Tana daɗaɗa abinci kuma tana sa masa ƙamshi mai daɗi, mai daɗaɗarwa. Duk abincin da naga an sa masa tafarnuwa, gaskiya yana matuƙar burge ni. Ina matuƙar son shi kuma. Saboda tana ƙarawa abinci daɗi da soyayya a tsakanin ku. Ni dai tafarnuwa tana burge ni amma ba a cikin abinci ko shayi.

Eh ƙwarai ina kunna sanarwar apps saboda in yi abun da nake son yi akan lokaci, ba tare da na makara ba. Misali kaman da daddare idan ina son farkawa cikin dare, nakan kunna in saita lokacin da nake son karar ta buga domin in tashi, in yi addu'oi na ko na yi wani uziri nawa wanda nake so sai cikin dare zan yi shi.

Ina yanke shawara ne yayin da na ji daga bakin na gaba da ni ga abin da za a yi. Ko kuma idan naga aikin ya dace na yanke shawarar kai tsaye, to na kan yi amfani da wannan damar na yanke. Ko kuma idan aikin baya buƙatar sahalaiwar wani babba na sama da ni, to kawai na kan duba dacewar me ya kamata na yi, sai na yi. Wannan shi ne abin da na ke yi.

Ina matuƙar son wasan ƙwallo da shi ne nake ɗebewa kaina kewa a lokuta da dama. Sannan ina matuƙar son ƙwallon kwando sosai da sosai kuma ina goyon bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Suna sani farin ciki yayin da nake kallo ko nake sauraro ko nake jin lokacin da suke buga wasanninsu.

Ra'ayina, ra'ayina bai wuce yanda aikin zai tafi daidai ba tare da an saɓa ƙa'ida ba ko kuma an samu wata matsala. Amma idan har na duba naga ra'ayina zai cutar da aikin ko kuma za muyi laifi wanda ba haka muke so ba kuma ba haka wajen aikin suke buƙata ba, to zan janye wannan ra'ayin nawa in har babu daidaito a ciki.

Ina son karanta littattafai sai dai lokaci, lokaci baya bani dama. Amma duk lokacin da na yi karo da wani abu mai muhimmanci da zai amfane ni, zai ilmantar da ni, to nakan yi ƙoƙari na tsaya duk tsayinsa, na karanta shi tsab. Domin ko ba komai zan ilmatu, zan faɗaku, zan ƙaru da abinda ban taɓa sani ba kuma ban taɓa gani ba. Amma ko yanzu naga littafin da yai mun, zan iya siyan sa ko kuma na bi yanda zan yi a bani aron sa domin in zo, in zauna, in karanta, in ilmatu, in fa'idantu, in hikimantu, in hikayantu.

To ya danganta da yanda yanayin aikin ya zo. Wani lokacin muna fara aiki tun takwas, wani lokacin tara, wani lokacin goma na safe. Ya danganta wane irin aiki zamuyi. Amma dai komai muna ƙoƙari muyi shi akan lokaci ko kuma daga lokacin da aka yanke a je a fara, to mu ma mukan yi ƙoƙari muga mun yi abinda ya dace kuma mun gama akan lokaci ba tare da an zo ana ta faman jiran mu ba.

Ina ƙoƙari ne na yi rubuce-rubucena wanda shine buri na kuma shine mafarkina a ko da yaushe. Domin ko ba komai, zan yi abin da nake so kuma ina ƙoƙari in cimma buri na a hankali, a sannu-sannu saboda an ce da sannu giwa za ta iya tashi wata rana. Ya sa nake ƙoƙari a ƙarshen mako nake yin abubuwan da na san za su kai ni ga nasara. Mafarki na ke.

Barkwanci, barkwanci shine abun da yake sa ni in yi dariya cikin ƙanƙanin lokaci. Saboda shi barkwanci yana ɗebe wa mutane kewa. Idan kana cikin damuwa ma, yakan janye maka ita saboda ta hanyarsa ne ake samun nishaɗi, farin ciki, ka zauna lafiya ba tare da wani ƙunci ko kana yawan tuno wani abu Da zai saka a damuwa ba. Amma idan aka ce ba barkwanci Wasu lokutan ma, rayuwar ba lallai ta yi maka daɗi ba. Amma muddin kana zaune da mutum mai yin barkwanci, to gaskiya za ka yi ta yin dariya matuƙa. Wataƙila ma wani lokacin dariyar har ta yi maka yawa, ya zama na ma tana ƙoƙarin ƙulle maka ciki.

A ko da yaushe ina yin addu'a sosai ma kuwa. A kowace sallah biyar da akeyi a kullum. Kowace sallah ina yin, ina zama nayi addu'a. Domin ta haka ne zan samu, na samu abin da nake buƙata a gurin Ubangiji na, Mahalicci na. Ko na samu tsira a ranar gobe ƙiyama domin neman gafarar Ubangiji nakan yi addu'a sosai. Domin abun da nake buri in samu a rayuwa ina yin addu'a a kan wannan. Kowace sallah, walau sallar azahar, asuba, magriba, isha'i, azahar, la'asar duk nakan tsaya nayi addu'a nai lazimi kafin na tashi, na fita daga masallaci. Kullum, kullum haka sai nayi addu'a domin ita ce makarin mumini musulmi. In baka addu'a a ko da yaushe ai kamar ka samu matsala ne ma. Yana da kyau ya zama na kullum muna yin addu'a. Ba dare ba rana.

Kwarai ina ajiye kwafin bayanai na saboda guje wa ɓacin rana. Zaka iya ajiye iya original ɗinka kuma ya zamana, ko ka manta inda ka ajiye su ko kuma wani abu dai ya ɗan sa ka manta wurin da ka ajiye kwafin na asalin original ɗin. So amma idan kana da kwafi, zaka iya ɗauka kayi amfani da shi ba tare da ka shiga wani damuwa ko takaici ba.

Jadawalin aikinmu yana farawa ne daga safiya har zuwa karfe biyar na yamma, mun munayin aikinmu cikin ƙa'ida da tsafta. Ba a ɗaukar kuskure yana da kyau ana so ka mai da hankali ta yadda aikinka zai tafi daidai.

Gaskiya ni ba ma'a bocin sanya bel ba ne ba. Asali ma na yi aƙalla kusan shekara ba tare da na sata ba. Dalili kuwa shi ne na fi amfani da kayan mu na gargajiya na gida. Kano, ƙasarmu ta Hausa ke nan, shiyasa na zama ni ba ma'abocin sa bel ba ne ba gaskiya. Amma ya dan ganta idan kuma na sayi wando wanda yana buƙatar ta to zanyi ƙiƙari na neme ta don na siya.

Ina matuƙar son tuwon dawa da miyar kuɓewa ko kuma tuwon masara da miyar kuɓewa. Waɗannan abinci cika biyu, na gargajiya da na lissafa ina matuƙar sonsu, ina matuƙar jin daɗin cin su kuma. Sannan suna da amfani ga lafiyar mu. Suna sa mana energy kuma muna samun ƙarfi sosai a jikin mu. Shi yasa nake matuƙar sonsu a bangare na gargajiya.

Toh, a ɓangaren kayan marmari ina son lemon zaƙi, sannan ina son abarba, sannan ina son ayaba. Waɗannan guda ukun su ne waɗanda na fi so. Duk da dai kayan marmari sun rarrabu kala kala, iri iri, daban daban. Wasu ma, ba mu taɓa ganin su ba. Musamman ma, idan na tuno da yadda suke da ƙara lafiya. Wasu suna ƙara jini, wasu suna ƙara bitamin, wasu suna ƙara ƙwarin ƙashi, wasu suna ƙara ƙarfin gani. To, shi ya sa nake zabura a kowane irin lokaci naga ina samun su akai akai ina sha domin in ƙara wa lafiya ta inganci.

Ƙwarai da gaske, ina musabiha da mutane sosai a kullum, a ko da yaushe. Na saman in na shiga jama'a, na shiga cikin abokaina ko cikin kasuwa. Ina matuƙar yin musabiha da mutane saboda ko ba komai zan samu lada. Isa musabiha da ake yi mafa, in ka haɗa hannu da mutum har sai ka sake shi ne za a daina rubuta muku lada. Amma muddin hannunku zai ci gaba da zama a haɗe, to za ku tafi samun lada ne har sai kun raba wannan hannu. To shiyasa ko don wannan ma ai mutum ya dage, yayi ta yi, yayi ta yi ko don ya samu mafita a wurin Ubangiji ranar gobe ƙiyama.

Ina dubawa a ƙalla sau talatin ko zuwa ashirin da biyar. Saboda rashin dubawa zai iya bawa aikinmu tawaya ko matsala. Amma ace duk saƙon da zai shigo za ka tsaya a tsanake ka karanta shi, to idan ma aikinku ne aka ba wa shawara ko in ce idan a ɓangaren aikinku ne aka turo muku da saƙon shawara ta yadda za ku ƙara inganta aikinku, in ka ga za ka gani sai ka san ta wane hanya za ka ɓullo aikin naku don ya ƙara inganta. Amma sakaci da duba, da kin duba saƙonni yakan haifar da matsala a bakin aiki.

Ina amfani da tsintsiyar kwakwa sannan kuma da tsintsiyar laushi. Tsintsiyar kwakwa muna amfani da ita ne domin share tsakar gidanmu. Ita kuma tsintsiyar laushi muna amfani da ita ne domin share cikin ɗakuna falo da kuma cikin ɗakuna.

To a nan dai wannan tambayar za ta iya yiwuwa ta kasu gida biyu ne. Am sar da zan bayar za ta iya zama gida biyu. An tambaye ni ina iya ɗinki, ina iya ɗinka tufafi? Eh, na kan siyi kaya sababbi in ɗinka ko in ba wa tela ya ɗinka mun domin in sabunta sitturu na. Sannan kuma za ta iya kasancewa kuna nufin ko ni tela ne? Idan har haka ne to ni ba tela bane. Amma dai na kan siya, na kan siyi sabon yadi in kai wa tela ya ɗinka min.

A'a, na fi son shayi. Ai shayi shine abinda idan nasha zai rage min yunwa kuma zai sa naji daɗi. Zuciyata za ta yi fari saboda na sha abinda nake so kuma ga daɗi, ga garɗan madara da dai sauransu sannan ga kayan haɗi, kayan yaji.

A'a, ba na sayan kaya a yanar gizo. Na fi son na je kasuwa na saya. Hankali na ya fi kwanciya. Siyan kaya a yanar gizo yakan sa mu ji ɗar-ɗar. Shin shafin na gaskiya ne ko na ƙarya? Shin idan mun sayi kayan za a kawo mana? To, shine abin da yake ta yawan yi mana yawo a zuciya. Mu gaskiya musamman ma ni, na fi gane in je kasuwa na biya kuɗi nan take a ba ni abu na in taho da shi gida. Amma ni ba ma'abocin siyan kaya ne a yanar gizo-gizo ba.